Launi labulai wane launi labulen ku suke? Akwai launuka kamar guda biyar zuwa shidda, ja, baƙi, kore, fari da sauran kaloli. Ammanni dainawa baƙi ne da fari kawai.

Wacce biki ka ke finsu? To wannan tambaya, ai biki na mata ne, aure ne na maza. To biki, kama irin bikin ɗaurin aure, na fi son wannan saboda a wannan bikin akwai abubuwa sosai. Ba yan an ɗaura aure, ƙila za a yi biki shagulgula.

A sosai ma saboda ai tufafi shine mutum. Idan mutum bai cikin tufafi ai haka akwai matsala. To tufafi dole mutum ya saka tufafi domin ya fito cikin mutunci da tsare kanshi da sauran abubuwa na kare mutunci. To dole mutum ya saka tufafi kuma dole mutum ya kasance cikin tufafi.

Wani irin yanayi ka fi so? Kwancin kinsu so? Ya wannan yana dandanta kamar yanzu da muke yi lokacin sanyi. To ina son lokacin sanyi gaskiya. Amman don dai shi lokacin sanyi akwai jin sanyi da sassafe, kuma yin wanka da alwalla akwai wahala. Domin ba komai haka, nan muke da riya mu nafi son lokacin sanyi.

Saƙonni a aiki. Ina duba saƙonni a aiki sau uku a rana. Da farko da safe zan duba, in duba da rana, sannan kuma in duba da daddare. To shi ne. Saboda ƙila wani ya tura masa saƙo da daddare, to in ka duba da safe za ka gani. Shi ƙila wani ya tura masa saƙo da safe, in ka duba da rana za ka gani. Sannan da daddare ma maybe wani ya tura ma dai makwai rana, sau biyu za ka duba in ka gani.

Eh ina son zama kusa da taga mana, musamman ƙila ko cikin mota saboda ganin gari. Ina son zama kusa da taga saboda ganin waje, ka riƙa ganin abin da ke tafiya, abin da ke dawowa. Ina son zama kusa da taga saboda za ka riƙa ganin motoci ko kuma gari yadda yake da saura yanayin abubuwa ne.

Idan na kamu da mura Hausawa sun ce in ka kama da mura to ka samu kan ɗan akuya. Aima farfesu a sa yaji da citta sosai. In ka ci, zakai ta fyace wa to harka fyace ta dukanta. To kaki yadda Hausawa suka ce to, toh amma nidai magani ko wane ke nema in sha. Wanda zai saukaka min murai in samu sauki.

Eh, kafin na je kasuwa dai ai sai na tsara abun da zan sayo a cikinta. To wannan shine, sai na tsara me zan sayo a kasuwa, sannan zan je in sayo. Don ai kaga bana je kawai in sayo abu haka nan ba a kasuwa. Ya danganta da sana'ar da nake, ƙila ina so in sayo kayan aikina, ko kayan shaguna. Toh, kaga su zan je in sayo ke nan.

Wannan sadarwa a gurin aiki kamar irin gaisawa da juna, gaisawa da mutanen wajen aiki da sauran su ke nan. To yadda muke sadawa da sadarwa da mutanen wajen aiki gaskiya abin gwanin ban sha'a saboda abin so interested akwai daɗi. Ana ra'a-ra'a cikin murmushi cikin dariya za'a gaggaisa za'a sada zumunci da safe, da rana sannan kuma wani lokacin hada da daddare ma.

Kana iya busa tsaki? To, eh mana. Waye ma ba zai iya tsaki? Ba kowa ma zai yi tsaki mana like irin tsaki mutum yazo yayi tsaki kaman ace tsaki tsat. Wannan shine busa tsaki? To, ina iya busa tsaki mana.

Gaskiya abu wanda yafi muhimmanci a kasuwanci shine kula da kasuwar da kuma inda za a gudanar da ita da kuma wane irin haɗari kasuwar take dashi. Mutum ya san haɗarurukan kasuwar wadda take da shi to in mutum ya san wannan abubuwan kuma ya san yadda zai kula da su sosai to zai samu sauki wajen gudanar da kasuwancin.

Kwarai da gaske ina sayan kaya a yanar gizo. Inda ayi kusan ba kome zaka gani ana saidawa a zahiri ba ko kuma inda kake ba a saida shi. To in ka ganshi a yanar gizo, sai ka saya. In ka saya, sai a kawo maka biya. Ka biya kuɗi sai a kawo maka.

Eh ina yin motsa jiki kullum. Yanzu haka ma cikin shi nake saboda ina tafiya kamar ta kilomita biyar haka a rana. Kullum ina yin tafiya kamar ta kilomita biyar sannan ina yin gudu. Sannan ina yin gudu, ina motsa jikina kuma ina yin ƙwallo. To dai ina motsa jikina kullum yana da safe da rana da daddare.

Eh gaskiya na danganta da irin tafiyar da kike so in yi. Idan tafiya ce da mutane da aika ga bas tafi, ta fi daɗi. Idan kuma tafiya ce da mutanen kaɗan ko ni kaɗai to taksi za ta fi daɗi kuma za ta fi sirri. Saboda ba kowa zai gane ba kuma ba kowa zai gane ba.

Sosai ma, tunda kusan yanzu ai tsarin ya koma kusan a yanar gizo da abin da za ka yi kuɗi ne, takardu ne za ka ajiye mene ne da sauransu. To duk za ka iya ajiye wa a yanar gizo ba ka da matsala. Duka za ka iya yi to ni ma ina ina ajiye wa.